Ina riƙe lema lokacin ruwa domin ruwan sama in ya dake ka, in ya faɗi a kanka, zai iya kawo maka zazzaɓi kuma zai iya sa ka kama sanyi. So ka ga in ana ruwan sama, abin da za ka fara tunanin ɗaukawa shine, ka riƙe lema. Leman nan zai taimake ka tare ruwa daga ɗakinka kuma zai taimake ka ko a lokacin zafi ma balanta ne ruwa.

Abin shan da na fi so shine ake kira Fanta. Yana nan kalansa orange domin da lemu ake yin shi. Za ka ganshi kamar ja ja haka. Yana da zaƙi kuma yana da daɗin sha.

Eh, ina shuka siri-siri a gida domin wani lokaci zaka bugaci yin aiki da shi kuma ka ga in ka shuka a gida ba zai ma wahalan samu ba. Amma kuma idan kanaso ka fitane zai baka wahalan fitan nema a cikin gari ko a cikin kasuwa shiyasa yanada kyau ma ka shuka a gida.

Ba kullum ni ke sanya bel ba. Ina sanya bel a babu dai sau biyar a sati domin zan ɗauka ranar Litinin, Talata, Alhamis, har Juma'a ina sa kaya na zuwan wurin aiki. To ranar sati ba na zuwan ko ina, to ba na sanya belt. A ranar sati da ranar Ladix domin kayan da zan sa ba su buƙaci wayanan katin sanya bel ba.

Abincin gargajiyan da na fi so ana kiransa miyan zogale. Wato eh zogale idan kuna so ku gane zogale, zogale miya ne mai ƙara wa jiki jini kuma yana kare lafiyan jiki sosai. Yana ƙara jini yana kiyaye wasu cututtuka. Wannan mu a arewacin mun fi gane ma zogale da wani miya ana kira miyan kuka.

Ai, dangantakar mu da abokai aiki yana da kyau kuma yana da, yana da muhimmanci domin muna taimakin juna a aiki. Yanda muka yi shine sanda muka karanci juna, muka duba yanayin zaman juna, muka duba yaya ko za mu iya mu zama abokanai ko ba za mu iya ba. Yanda muka yi kenan, sai ya zo da sauƙi a haka muka gina abokantaka muke taimakawa juna.

Ina son ɗakina yayi haske. Tabbas wannnan, amma ba a kowace lokaci ba don akwai lokacin da zai kai. Wanda ni zan buƙaci yin bacci ban iya bacci da ɗaki da haske ba. Dole ne in kashe amma haske a cikin sati ko a cikin rana ina buƙatan ɗakin ya zama da haske domin in gan abubuwan da ya kamata in yi.

Ina zuwa wurare ko daga baya wancan tabas, kamar jiya da na fita, na fita da niyyar baran koma wurin da na fito ba. Amma daga abin yazo na kalla kuma ai ya zama dole ne zan koma wurin in je in dawo domin dole inje in ga mutanen da na bar su a wurin. Shiyasa na koma na je na same su to a cikin haka ne ya zama na je na sami mutanen da ya kamata, mu yi tattauna abubuwa da ya kamata.

Ina daidaita yin aiki da rayuwa ta yadda na shirya lokacin aikina da lokacin rayuwata. Idan na tashi, naɗan yi ayyukan da na kai na ne daga safe ƙarfe shida zuwa ƙarfe tara. Zan tafi aiki, zan fita da niyyar wannan lokacin aiki ne, daga ƙarfe tara har ƙarfe biyar, sai in koma in cigaba da rayuwa da nawa ne idan a wajen aiki. Amma idan na tashi na dawo gida, zan cigaba da rayuwana yanda ya kamata.

Ni ba mutum mai son ɗaukan hotuna ba amma ina ɗauka wa, ina ɗauka wa da dalili. Domin wani lokaci za ka iya buƙaci hotonka kuma bakka da shi amma ina ɗaukan hotuna ba kullum ba. Wani lokaci zan iya ɗauka sau ɗaya ko sau biyu a sati.

Matasin da nike amfani da su na yayata ne. Yayata kuma ita bata nan, tayi tafiya. Ta tafi wani ƙasa adaban. Ni kuma ina nan a ƙasar nan. To, ta barmun ina amfani dashi tukuna. Kafin nan idan na samu sai inyiwa kaina nawa, in siya nawa nima. Yanda nayi na samu matasin na tafi.

Yadda nike ajiyar takardun aiki ina zuwa in yi wani abun da ake kira scanning. In nayi scanning sai in ɗauka in aje shi a wuri da ake kira na'urar gizo-gizo wato ana kiranta Gmail.

Eh ina son abinci mai yaji idan ma yazo gefen ace wai ina cin shinkafa da miya, wato shinkafa da miya kenan. Ina son in kalli yaji a ciki.

Ana amfani da ajiya yanar gizo domin yana tamakin ajiye kayakin da mutum yake rubutawa ko hotunan da yana ɗaukawa, ya ajiye su a ciki da sauƙi. Ba a samu wahalan fitar da shi domin yana ajiye a ciki ne.

Eh ina zuwan aiki lokaci daidai kafin nan ace ƙarfe tara da rabi yayi ina wurin aiki. Amma kuma ina tashiwa awa ɗaya bayan an tashi aiki. Dalili shine dole sai na duba yanayin ayyukan da aka yi a ranar duka, wato ake kiran shi kula da yanayin aikin ofis na rana. Shine aikina sai na gama bayan mutane sun gama sai na duba duka ayyukan nan kafin nan ni in fita na tafi.

Ina fin kuzari da safe domin da safen na riga na tashi da wani irin ƙarfi ne a jikina domin jikin ya riga ya kwanta yayi barci ya huta zuwa safe in na tashi. Zanje in na gama dukkan abun da za'ayi wanda na motsa jiki zanyi wanka in fita aiki to ina fitan aiki already da kuzarin ƙarfin yin aiki.

Abin da nake tsoro yanzu haka nan shine waya na ya ɓata ko kuma waya na ya samu damuwa. Ya samu damuwa shine kamar a cewa gabar wayan ya samu rauni ya fashe ko wani abu kamar haka. Shi kaɗai nake soro.

Muna fara aiki kullum ƙarfe tara amma kafinnan in isa wajan aiki ƙarfe tara da rabi daidai lokacin da aiki ake farawa to ni nake zuwa daidai an riga an fara aiki. Ƙarfe tara da rabi. Kowa ya gama zuwa ya shirya. Ina zuwa sai mu fara mu ci gaba da aiki.

Irin man da nike amfani da shi sunansa Nivea Coco Nivea. Nivea in shi yana taimakin gyaran laushin jiki kuma da gyara ta bakiteriyar jiki daga samun raunin zafin rana.

Ina cire takalma a gida domin tsafta. Tsafta abu mai kyau ne, so baran iya in shiga cikin gida da takalma ba. Dole in cire takalma kar in dotar da cikin gidan da yana da tsafta. Balantana an riga an share an yi mopping na sa.

Banna shan magani kulum, sai idan na samu ciwon kai ko zazzaɓi ya dame ni. Kamun nan in tashi wai nike shan magani ko kuma ina ƙoƙarin in yi wani abu daban. Amma idan dai a kan magani ne magani, sai idan nayi rashin lafiya ba kulum nake sha ba.

Eh, wuta na da kyau. Tabbas wuta nada kyau. Ina son kallon wuta da dare amma nafi son wuta ya zona da rana. Idan dare yayi bacci za'ayi so dole a kashe wuta. Komin son kallon wutanka sai ka kashe. So gaga ya zama ka. Ina son kallon wuta da dare amma kuma dole in kashe shi don zanyi bacci.

Ina zuwan kasuwa a rana ta sati domin ranan sati shine lokacin da ina da zarafin da zan je kasuwa ko kuma ranan lahadi. Bayan na dawo daga masujada zan iya inje kasuwa ranan lahadi. Ko sati ko lahadi duka lokaci ne wanda ina da shi na kaina.

Yanda nake shirya ayukan shine kafin nan in tafi aiki ma daga gida, zan zauna in sake duba ayukan sai in san wanne ne ɗaya zan insa- sai in san wanne ne ɗaya zan bari. To shirya aikin yana da sauƙi idan ka riga ka shirya shi ka aje. To shine ke yi.

Idan na kamu da mura, abin da nake yi shine zan je in siya magani, wato magani na sha irin na ruwa-ruwan nan. Yafi yi min aiki da wuri idan kuma muran ya ƙi tafiya, zan koma inje in same su, inje in same su a asibitin in gaya musu to ga yanayin da nake ciki, sai su sake bani wani daban wanda zan yi. Yanda nake yi da mura kenan in ya kama ni.

Bana iya bada rahoto, sai dai in rubuta rahoto sai in bayar a ofis na shugaba. Shugaba kuma idan ya zo shi ma zai karanta rahoton, in rahoton ya daidaita a gabatar da shi zai sa hannu sai ya bada izini na gabatar da rohoto'n. Amma ni ban da matsayin can.

Ina amfani da intanet kusan awa ishirin a rana guda. Domin ko wane lokaci ina ciki ina dube-dube a yanar gizo, domin ina son abunda ake ce bincike na kayan duniya.

Wanda ta kak ƙafa mun baya shine mahaifiyata. Ita ta riƙe bayana da ina da shi da ban da shi tana nan tare da ni. Idan ma na yi asara. Tana nan tana duba mun yanayin aiki. To ka ga ita ne karpin gwiwa take kenan.

Waya na bai ya cikin ajiya. Waya na yana hanuna da shi na ke aiki domin ban da buƙatan ya zauna a aljuhu domin idan ya zauna a aljuhu baran samu inyi abunda nake buƙata ba. Shi ya sa yana nan a hannuna.

Eh ina cizon farce. Wani lokaci yana ɗan daɗi, ko yanzu ma na ciza farce kafin na shiga wannan, wannan na'urar gizo-gizo. Wani lokaci yana nan kawai haka kawai za ka ji a jikinka ka ciza farce. Ba wai, eh ya zama wai dole ne ka ciza farce ba, amma zaka zauna kawai kaji kawai kaman ka shiga cizan farce. Ina cizon farce.

Yayan itacen da na fi so shine ake kira guava. Guava yana da zaƙi, yana da ƴaƴan da za ka tauna su kuma suna da ƙarfi. So dole ne za ka na ci a hankali idan ba ka so ya baka wahala. Sai ka cire ƴaƴan cikin don ana iya cirewa. Guava ne na fi so.

Ni na fi son tuwo akan shinkafa don shinkafa in ka ci yanzu zai, zai, zai, zai, zai sauka da wuri domin shi yanda yana, yana narkewa ciki yana da sauri. Amma idan kaci tuwo, tuwo yana riƙe ciki ya ɗan ɗau lokuta fiye da yadda shinkafan ke riƙewa.

Inacin inaci da da cokali domin bansaba cin abinci da hannu ba cokali ni nake ci dashi domin so nariga na saba cin abinci da cokali bada hannu bane ni mai cin abinci da cokali ne wasu kuma sunfi son ci da hannu.

Bikin da na fi so shine bikin aure. Yana sa ni ina samu farin ciki. Ina jin daɗin bikin aure, shi ya sa ina son zuwan bikin aure. Yana sa ni farin ciki ina ganin mutane suna, suna cikin walwalan jin daɗin Allah ya haɗa mutane biyu su zama ɗaya. So abu mai daɗi ne ka gan mutane sun yi bikin aure.

To gaishe wa mutane. In ka tashi a hausance da safe ina kwana, da rana, ina yini, da yamma ina yini. Gaisuwan ba abun wahala bane.

Ruwan da nike sha a rana. Ana siyadd dashi ɗari biyu da hamsin guda biyu ɗari biyar kenan shine ya zama lita ɗaya, mita.

Ina sauraron rediyo kowace rana da safe domin ana yin wani reality program da safe wanda ake kira Berete Family da Human Rights. Ko wane safe ina jin abubuwan su.

Gashi ana shi kula da gashi ana kula da gashi a sa masa ƙwai wani lokaci a je wurin haski a haske wani lokaci kuma idan baka da zarafi kawai zaka shafa mai sai ka bari.

Yanda muke aiki tare da ƙungiya shine muna yin shawara tukuna, musan yanayin wani mataki zamu fara dashi. Kamar inda ana samu tawaga ta ɗaya da tawaga ta biyu, kowa da yanayin aikin da za su yi. Yanda mukeyin aiki kenan.

A lokacin da ruwa yake zuwa, abin da zanyi shine in zo na cikin gida. Bayan fita ba, sai dai in zo na ina kallon sokawon kama ruwa. Domin ruwa na zuwa dole ka gudu ka koma cikin gida, kada zazzaɓi ya kamaka ruwa ya dake ka. Dalilin komawa cikin gida kenan.